Ina amfani da waya ƙira HMD, sabuwa ce, daga ba ta fi wata shidda da saye ba. Da ita nake amfani yanzu. Wayar ƙira HMD ce. Ah kamfanin HMD kamfani ne wanda ya sayi kamfanin Nokia kuma su ke wawayen Nokia duk HMD yanzu baƙi ɗaya.

Eh ina amfani da sauro net ɗin sauro. Ina amfani da ita kusan kullum saboda akwai sauron da ke shigowa a cikin gida. Duk da dabarar da za ka yi na kulle ƙofofi da tagogi da wuri da maraice, zaka ga kana buƙatar kayi amfani da net saboda tana taimakawa sosai wajen kare mutum daga cizon sauro idan yana kwance.

Idan ana ruwan sama, bacci yafi ɗaɗi. Muna kwana lafiya lau kuma za ka ga kusan in ana ruwan sama mutum yana natsuwa wuri guda. In kuma bacci ne mutum ke yi, to za ka ga a lokacin bacci mutum zai ɗan fa jin daɗi saboda saukar ruwan sama.

Ah, aikin masana'anta aiki ne mai wahala kuma kusan aiki ne da ake yi na sa'oi. Akwai ma'aikatun da ke aiki kusan sa'o'i shida shida sannan su yi canjin aiki. Akwai kuma masu yin aiki na sa'o'i biyu biyu kafin su yi canji. Akwai kuma waɗanda ke yin kusan sa'o'i ashirin da huɗu. Kai babu da yanda bai kama amma dai gaskiya aiki ne mai cin lokaci kuma mai matuƙar wahala sosai. Mutanen da suke aiki a masana'antu za ka ga suna ɗan ƙorafi game da wahalar aikin da kuma yadda yanayin aikin yake.

A gaskiya yankin da nake yankin ne wanda ake zafi sosai. Jure zafi yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke jajircewa kuma yana ɗaya daga cikin abubuwa masu wahala. Saboda wani yanayi ne na ƙunci da kuma takura. Zaka ga ba ka safai ake cika yawan barin wuta ba. To in baka da na'ura wadda ke bada hasken wuta ko baka da urar ba da hasken rana, to za ka ga za ka ƙuntata. Za ka samu wani yanayi ne kamar da safe wai kamar da rana ko kuma da daddare. Da daddare akwai zafi sosai sannan kuma za ka ga in ba ka yi hattara ba, in yankin da kake ko kuma wurin mahallinka ko unguwanku yana da sauro, to za ka ga abun ya ƙara zama wani yanayi ne mai wahala sosai kuma yanayi ne wanda ke takura ma al'umma da jama'a sosai.

To akwai wasanni da dama waɗanda nake da sha'awar in yi, amma dai babu kamar wasan kallon, wasan ƙwallon ƙafa. Yana matukan burge ni sosai da can da ina yaro ƙarami ina sha'awar wasan ina bugawa. Da lokacin da ina makarantar kwanan ma haka na buga wasan sosai. To a yanzu haka ma in naje na wuce ko kuma in naje, a unguwa ina ganin matasa suna wasan yana burge ni sosai. Wani bi sai injima kamar in shiga abuga dani saboda wasa ne wanda yake bawa mutane nishaɗi sosai.

Ƙwarai da gaske ina rufe baki lokacin hamma saboda ɗabi'a ce mai kyau wadda aka koya mana tun muna yara kuma a addinance abu ne mai kyau. Kusan babu kyau mutum yayi baki, yayi hamma kawai ya hangama baki. Wani abu ma zai iya shiga, ah wata ƙazanta za ta iya shiga to yana ɗaya daga cikin ladubba ah na rayuwa masu kyau wanda in mutum zai hamma ya rufe bakin shi kana isa hannun ka ka rufe.

Nan da shekaru ashirin masu zuwa, ina ganin harshen Hausa yana bunƙasa sosai kuma zan iya cewa harshen yana bunƙasa sosai ga masu yankunan da ake shiga. Har yankunan ma da ba a harshen, harshen yana zuwa saboda akwai cakeɗeɗeniya. To, wata barazana kuma, eh, da nake gani harshen zai iya samu shine na shigowa da abin gane al'adun da ba na Hausawa ba a cikin harshen kamar, ah, Turanci, kalmomin Turanci da sauransu da kuma cakuɗa su da Turanci. Yana rage ma Hausa kamar ƙima, zance ko daraja.

Eh, na taɓa ji sosai. Na taɓa jin dattawa suna musayar karin magana saboda abin zaya ba ka mamaki kuma idan ma ba ka san karin magana ba sosai, za ka ga kamar Hausa suke yi amma ba za ka fahimta ba. Sai ka ga kamar suna wani yaren da kai ko kuma suna ma. Da dai ba za ka ji mutum dai ba zai fahimci Hausar ba. Eh, sannan wasu ma karin maganar za kaga a wurinsu ne mutum ke ji. Sannan sai su yi gaya maka me ma'anar abin da su wannan karin maganar ke yi. Ma tabbas na tabbaci tsinakaina da sauraron dattawa suna karin magana.

Tau, rafi da tafki har tsauni. To tsauni gaskiya abu ne wanda ke da ban sha'awa. Ah gaskiya za ka ga yana da ban mamaki sosai. Aha kuma yana da ban sha'awa saboda wuraren da suke da tsaununnuka za ka ga wurin yana da kyau sosai saboda akwai wani abin ban mamaki da ban sha'awa. To haka shi maruwa amma dai gaskiya ina, ina son wuraren da suke da tsaunuka sosai saboda yana ƙara ma wurare kyau. Saboda za ka gama hatt taswira ta wurin da abin gannan ko hoto aka ɗauka a wurin. Za ka ga wurin ya-- tsaunukan sun ƙara ma wuraren kyau sosai abun gwanin ban sha'awa.

Toh ah a aladar Hausa zakaga kowa da tsararrakinsa sannan kuma idan mutum yana gabanka ya girmeka toh a al'adance dole neh ka bashi girman da yake dashi. Eh, za ko magana za ka yi ma shi, za ka ba shi girma sannan kuma za ka gaishe shi, za ka nuna lalle shi babba ne sannan kuma yana da dattaku ba kamar yadda za ka yi abun ga da tsararrakin ka ba. Akwai abin da zan iya yi da tsararraki na wanda za mu riƙa wasa da dariya da raha. In dattijo neh ko wani babba wanda ya girme ka, ba za ka iya yi da shi ba sannan za kaɗan ba shi girma kaɗan karamta shi. Ko da yana jan ka da wasa haka to akwai dai wannan ba da girma inda ba tsararanka ba ne ba ko wani abokin wasan ka.

Idan zan kwana a wani wuri, abin da nake fara diba wa yanayin yanda wurin yake. In ɗaki ne, ya ɗakin yake? Shin me ya tsaftar ɗakin take? Sannan ina ne zan kai kafaɗuna in kwata abubuwane masu muhimmanci da yakamata kowa ya ɗiba. Gaskiya ni dai su nake diba wa. Ina ɗiba yanayin yadda ɗakin yake da tsaftar shi saboda ba ko ina ba ne zan iya kwana inda ba gidana ba, inda ban saba da shi ba. Dole sai wuri yana da tsafta kuma yana da tsaro.

Abin da na koya ta yanar gizo ta internet wanda ban zata ba sosai wa, tanan na fara koyon wani yare na kwamfuta, programming kenan. Tana na koya Python. Yare ne wanda ake rubuta application da wasu manhajoji da shi da kuma wanda ake a kwamfuta. To gaskiya ni na ɗan fara koya shi ta karan kaina ne a internet. Abin ya bani mamaki yanda na fara koyo da kuma irin ci gaban da na samu cikin ɗan ƙanƙanan lokaci. Duk da dai ina da, ah ina da abin ga na fahimtar yaren amma abin ya zo mun da sauƙi sosai kuma ya bani mamaki.

Akwai kura-kurai sosai wa'anda mutane ke yi kuma suna zaman towa darasi sosai a wurinsu. Gaskiya ni kuskuren da mayi wanda ya zamanto darasi sosai a wurina shine, ah, aikin da nake na banki nayi sauran barin shi. Na bar shi a lokacin aikin yaɗan yana da takura ya takura ni to sai na ajiye shi kafin in samu wani. To wannan ajiyar da nayi an ɗan bani shawara gida da ako kai na sunce mun kada in ajiye. To a lokacin sai nake gani in na ajiye zan samu wani aikin. To kuma da na ajiye aikin da nake son in samu kuma sai bai samu ba. To sai na ga da tabbas, kuskure ne nayi kuma ya zamanto darasi a rayuwata kuma darasi ne wanda gobe ina kallon shi kuma yana mun amfani sosai.

Eh, mutane sukan ce haka. Rubutuna wai yana da kyau sosai amma ni ban ma cika ganin rubutuna yana da kyau ba saboda ina da sauri sosai wurin yin rubutu. Kuma duk da dai ƙanana ne sosai, aa ina yin shi ya tafi a layi ɗaya ko da ka bani takarda wadda ba ta da layi layi zan iya yi maka shi ya tahi, ya tahi asaiti ba tare da ya karkace ba.

To, yanayin rashin aiki a yankunan mu ko kuma eh a garuruwan da muke ko a unguwannin da muke shike sa matasa ke fita suke neman wannan hanya. Mafi yawanci za ka ga matasa suna fita ko su je wani yanki a nan cikin gida Najeriya ko kuma masu hali ma suna fita ƙasashen waje saboda neman ayyuka da sa suyi a rayuwa. Abin da ke kawo wannan ba komai ba ne shine ƙarancin ayyuka, ƙarancin ci gaba a inda wuraren da suke.

A yanayin yankin mu ya canza sosai a cikin shekaru, saboda zaka ga akwai wuraren da da za ka ga babu gidaje amma yanzu gidaje sun bunƙasa, gine-gine sun yi yawa. Zaka ga ya ƙaru sosai. In ka ɗauki shekaru ashirin baya za ka ga abun da aka samu na cigaba da yanayin bunƙasa, wanda ya daɗe bai zo wurin ba. Idan ya zo wurin zai samu mamaki, zai sha mamaki. Irin cigaban da aka samu wurin ya bunkasa an samu cigaba na tattalin arziki da kuma gine-gine.

To waƙoƙin yara za ka ga mafi yawancinsu, a, ana yin su ne ko kuma ana koya su ne suna isar da saƙo. Saƙon da suke isarwa ba kowane saƙo ba ne, shine saƙon ilimi. Saboda yaro idan kana koya mashi abu da waƙa ya fi saurin shiga, ya fi saƙon ya fi saurin isa inda yake so. To shiyasa ko karatu ne zaka ga in aka same shi ta hanyar waƙa, za a yi. Ta wurin cusa mai wannan fasahar ko kuma wannan ilimin ta hanya mai sauƙi. To shiyasa za ka ga mafi yawanci waƙoƙin yara za ka ga suna ƙunshe da ilimi da kuma wani saƙo da ake so yaron ya kai ga. Kan yaron ya kai ga ƙwaƙwalansu inda za su ɗauka. Kuma shi ne abu mafi sauƙi wanda zai zauna a cikin kansu ba tare da wata matsala ba.

Gaskiya babban kuskuren na taɓa yi lokacin da na yi wani girki ko kuma in ce lokacin da ban saba da yi ba sosai. Aaa lokacin na taho ina dafa shinkafa ne kuma da na zo sai na cika mata ruwa sosai. Aaa akwai yanayin da ake idan taɗan kusan shida, a turance ana ce mashi za a yi pie boiling nata. To idan akai per boiling ɗin nan ana maida ta haka to bawani ruwa ake samata ba sosai to a lokacin ne kuma sai na sa ruwa to abin shinkafar ta tashi sai ta cakude haka ta dafe sosai ta yi da kuma ta koma ma ta narke haka. Ba ka ga ba ta yi daɗi ba abincin kamar yaso ya lalace. Amma daga baya sai na gane cewa ga yanda akeyi.

Ina son kallon faɗuwan rana. Ba ma kamar in ta yi almuri, za ka ga ta ɗanyi, ta ɗanyibkusan kalat jajjajaja. Abin za ka ga yana da ban mamaki da ban sha'awa. Eh, ina kallon faduwar rana sosai. Indai naga, indai lokacin ya zo, lodai lokacin da nake a wurin, zan ɗiba in kalla saboda abin yana da ban mamaki da ban sha'awa sosai ƙwarai da gaske.

Tau, wata tafiyar dare da na taɓa yi sosai, na, na, na taɓa tafiyar dare kuma gaskiya ita ce ta, na taɓa jin tsoro sosai a hanya saboda matsalai, tsaro sannan kuma ga dare ya yi sannan kuma gashi ana ruwan sama, abin da ya yi matuƙar bani tsoro.

A akwai wani shiri da tashar Arewa ashirin da huɗu suke yi duk rana, a duk rana ne, eh, kusan duk rana. Shirin, shiri ne wanda yake nuna ma jama'ar yanda za su kula da tattalin arziki da kuma inganta tattalin arzikinsu. Abin da yasa nake son shirin sosai, aah masani ne ƙwararre a kan harkar tattalin arziki, shi ke gabatar da shirin kuma sannan yana gayyato masana sosai a wannan fannin waɗanda suka ƙure saboda suna ba mutane shawarwari na yanda mutum zai kauce ma wasu abubuwa da za su ƙara ja mai talauci ko kuma ah, matsala a ɓangaren tattalin arziki, da yanda mutane zasu adana kuɗi da yanda zasu yi ajiya, da yanda zasu, in suka yi ajiya kuma zasu inganta ajiyar ta zamanto ta ƙara masu kuɗi da kuma yanda in za su bashi, yanda za su kauce ma bashin da zai ƙara masu talauci da dai sauransu. Shiri ne gaskiya wanda yana ilmantarwa sosai kuma mutanen mu suna, a yanda na fahimta suna buƙatar samun irin waɗannan shiri saboda su ƙara masu yanda za su kula da tattalin arziki da kuma bunƙasa tattalin arzikinsu.

A, a kasuwanni namu ake mafi yawan sayayyan kayan gida. A kuma zaɓen abubuwa ya danganta, ya danganta da me ake buƙata wanda za'a saya. Sannan kuma yana da kyau mutum ya shawarci wanda abunshi ma ya shafa kamar ko matarka ko kuma iyayanka ko kuma wani abin ganan. Kuma me za a duba da ina yake yafi araha, ina ake samun kaya masu araha da inganci, ko kuma ina ma ake samun kaya masu inganci. Duk wannan abubuwan diba wa ne idan za'a sayi kayan gida da sauran su.

To, ni dai gaskiya ban taɓa ƙetare ruwa da jirgin ruwa ba. Amma dai, eh, mutane da yawa suna bani labari da kuma ina gani yanda ake ƙetare jirgin ruwa. Mafi yawanci mude nan wajajen mutane sukan yi amfani da kwale-kwale wanda aka ƙera, ƙera gida da shi suke amfani wajen ƙetare wannan ruwa. To, mafi abu dai da nake gani wanda mutane suke yi wanda yana da ɗan haɗari shine rashin amfani da wannan riga ta kariya. Saboda anan wajajen mutane sun sha kwale-kwale ya sha ƙifewa da mutane. Kuma saboda rashin wannan riga ta kariya ana samun asarar rayuka da kuma jiƙata sosai.

Lokacin da ba wutar lantarki, ai munan rashin wutar lantarki bai hana abubuwa, abubuwan da mu ke in dai ba abu, abin da kake biya shafi amfani da wannan wutar lantarkin to gaskiya abubuwa ba sa tsaya wa kawai zaka kunna haske in dubu ne ka cigaba da abin da kake yi. In kuma da rana ne in abin da kake yi ya shafi aiki da wutar lantarkin to aikin zai tsaya sannan ka cigaba da wasu abubuwa. Amma wai ba wani gaskiya ni dai ba ni da wani abin da zan ce wai yan yau ba wutar lantarki ya tsaya kenan. A'a munan rashin wutar lantarki kamar ya shafa rayuwanmu kawai mun saba. Mun sai ta rayuwanmu da, da wuta da kuma rashin wuta to shine zaman lafiya. Saboda in ka ce rashin wutar lantarki zai sa ka daina wasu abubuwa to zaka daina abubuwa, za ka daina abubuwan da kake yi a rayuwarka anan yankin da muke.

Toh tafiya idan mutum yana wani gari zai zo gida sallah, tafiya ce wadda take cikin zumuɗi da annashuwa to sai dai kuma idan ba a shirya ta ba yanda ya dace saboda cunkoso na mutanen da za su taho gida, abu ne mai wahala. Misali idan baka, idan mutum bai da mota ko wani abin hawan da zai kawo shi, to yana da kyau ya taho ya yi wannan tafiya da wuri. Saboda idan kace lokaci zai ƙure sai irin gab da sallah koma daran sallah kana iya rasa motar haya wadda zata kawo ka inda kake. Ko kuma in ka samu motai, zai zamantoma ƙalubale da kuma tafiya ce mai wahala. Sannan kuma zaka ga a lokacin ana samun ƙarancin motoci da kuma cunkoson ababen hawa a hanya, to dole sai an bi a hankali wurin tuƙi da kuma wari shirya yanda za a yi tafiya in dai ana so a cimma nasara.

To lokacin da nikejin damuwa sosai abubuwan da nakeyi wani bi nikan ɗan ba kaina awa ɗaya zuwa biyu in ɗanyi nazari sannan kuma, ah, zuciyar tawa ta ɗan sanyaya. Sannan kuma abu na biyu da nake yi, wani biyu nakan ɗauko Kur'ani in karanta shi ma yana ɗan yana ba ni natsuwa sosai. Shi ya ma hi, wannan ma ya fi amfani irin ka ɗauko shi ka karɗan karanta na wani lokaci ko kamar minti talatin ko sha biyar. To za ka ga na samu natsuwa sannan kuma duk wata damuwar da nake ji za ka yi tara gu cikin yardar Allah.

Kullum ina sa turare saboda a rayuwata ba abin da nake so game da tsafta irin ƙamshi. Ina sa turare duka wanda ake sawa a jiki da kuma wanda ake sawa a kan tufafi. Aaa ko nawa ne bana jin ƙyashin in sai turare ko min tsadarsa in dai ina da halin da zan saya. Wasu basu ƙarewa ma nake yin odar wasu saboda yanayin ina son turaren sosai.

To, ayi kalmar da take daɗin faɗa. Ni dai ina ga wuri na kalfa da nike jin daɗin faɗa. Ba komi ba ce irin kalmar so. Ah, ayi kalmace mai daɗi wadda kuma kana so ka faɗi ma masoyanka ita. Tamam, abun tun daga iyaye, inda kaga kana son iyayenka. Ina son dangina, ina son iyalaina duka, ina son yarana, ina son matata. Zaka ga kalmace wadda in ma kaje an faɗi ita zakaji eh abu ne mai daɗi.

To hotunan biki ana ɗaukar su lokacin sha'anin biki ko kuma wani shagali haka. Kuma bidiyon kowa yana ɗauka ba, ba za ka iya cewa ga wani mutum ɗaya ba wanda yake ɗauka. Sai dai a wasu lokutan kuma wasu na ɗauko kwararru masu ɗaukar bidiyo suna ɗaukar bidiyo, idan aka gama ɗaukar bidiyon aka gama bikin sai a turama wa inda suka sa ayi bidiyon a cikin wayoyinsu na hannu ko kuma kwamfuta. To daga nan ake rarraba bidiyon da sauran abubuwan da aka naɗa a wajen bikin.

Tawagan hutun da mutum ke yi a rana ko kuma, ah, ba wani hutu ba ne. Ah, ɗan kamar misali mutum ya je ya yi aiki, yana sanya ɗan huta kwakwalwashi ta ɗan huta ko kuma in mutum aikin ƙarfi yake shi ma za ka ga ya so kwakwalwashi ta ɗan huta. Za ka ga 'yan awowi ne kaɗan bai wuce awa ɗaya zuwa biyu ba ko kuma wasu 'yan mintuna ma kaɗan.

To, tuwo dai kala-kala ne. Ah, akwai tuwon masara, akwai tuwon dawa, akwai tuwon shinkafa. Haka ita ma miyar da ake yi tun tuwon da ita kala-kala ce. Ah, akwai miyar kuka, akwai miyar kuɓewa, akwai miyar taushe, akwai miyar ja. Tuwon ma akwai irin tuwon acca da na alkama duk anayi.

A'a, rana al'adu a makaranta za ka ga bikin da ake yi bikin al'adun gargajiya ne na Hausa. Za kaga wasu makarantun ma suna da ciboyi da wurare da suka ware wanda suka yi kamar cece-cenya da shi na irin al'adun da Hausawa suke yi na gargajiya da na jan wanda ake yi a da. Akwai makarantu da yawa waɗanda na sani kamar akwai wata babban kwaleji ta gwamnatin tarayya da ke nan jihar Katsina akwai gidan Hausa. To shi wannan gidan Hausan za ka ga gidan tarihi ne wanda yake da cike da al'adun Hausawa.

To akwai kalmomin da ake amfani da su, wanda mutanen wasu yanki ba za su gane ba ko za su fahimta. Kamar misali kaga ai hausarma kala kala ce. Ah akwai Hausar Katsina, akwai ta Sokoto, akwai ta Zamfara, akwai ta Kano, akwai ta Zariya. To zakaga akwai wasu ababe waɗanda idan aka faɗi su, to wani ba zai gane ba. Kamar misali, kamar misali idan na ce "I" a Hausar Katsina, inda ni wanda ke saukata ba zai gane abin da nake nufi ba da "I" ba, sai dai ya awo. To akwai wa'annan kala, akwai wannan kalmomin.

Eh sosai ina yin kiran bidiyo ah amma na fi yin kiran sauti amma kiran bidiyo in ta kama a kai a kai ina yi. Ah wurin da na fi yin kiran bidiyo za kaga wurare ne wurin aiki ko kuma eh gaskiya, gaskiya zakaga duk wuraren aiki ne saboda nan mukahi amfani da manhaja da ke aiki da kiran bidiyo sosai.

To, kasuwar ma'aikatan hannu kasuwa ce wadda ta masu sana'ar hannu. Zaka kasuwa ce. To gaskiya a nan wajejen ba, bamu da wata takamaiman kasuwa waɗanda ta ƙunshi wa'annan ma'aikata, sai dai kowane ma'aikaci na san zaka iya gane ga wurin da yake, ga inda yake aiki ga kuma inda in ka je za ka samu sana'o'in shi a wurin.

A rana ta, ranar mu gaskiya tana bambanta tsakanin lokacin damina da rani sosai saboda a lokacin damina za ka ga gari ya canza, ya yi ƙure sannan kuma ya fi ni'ima. A lokacin rani kuma za ka ga rana ce akwai zafi sosai saboda zafin rana yana da zafi sosai yanda, yanda, yanda za ya ɗan takura ma al'umma.

A idan na waye gari, kawai na ga na farka a wata ƙasa, abin da zan fara yi shi ne in fara sanin mahallin da nake ciki. Shi ne babban abin ganin da yake. Sannan kuma in akwai bambancin yare, sai in wai, fahimci ta yaya za a yi, yi magana da mutanen da ke wajen. Ina gashi shi ne babban al'amuran da yafi.

So itakar mal sai yadda ake amfani da ita kamar, yanda ka ce sai gobe, sai ka dawo, sai da karki. Kalma ce wadda take nuna idan babu abin to ba zai yiwu ba. In ba kamar misali sai gobe, sai abin ba zai yiwu ba sai dai gobe. Sai da ƙarfi, aikin ba zai yiwu ba in ba ka sa ƙarfi ba. Ina ba ka misali kenan. To haka za ka kalmomin ake amfani da su. Sai ka dawo, ba wai dawo ba, sai ka dawo ƙila sai mutum ya dawo. Sannan za a yi ko magana ce ko kuma wani abin da ake son a tattauna da shi misali.

To wasan kaka da jika wasa ne wanda na, a al'adance wanda muka taso kuma muka ga ana yin shi tsakanin kaka da jika. Za ka ga wasa ne na barkwanci, da zolaya, za ka ga kamar wasane na tsakankanan abokai, ko kuma irin abokan wasa haka. Al'ada ce ta Hausawa kuma ta daɗe sosai. Amma ko da muka taso, ah iyaye da kakanni, mun ga ana irin wannan wasan kuma har yanzu a wasu wuraren zaka ga ana waƴannan wasannin sosai, tsakanin kaka da jika.

To akwai rawa da sosai da ake a yankin mu, ah kuma akwai rawar gargajiya wadda saniyar da ake yi kamar rawar gaɗa da kuma rawar da mata suke yi a wurin biki. Waɗanda mata suke yin ta. Kusan itama rawar ka dai rawa ce ta gargajiya, kusan mata ne suke yin ta.

Ina raba wuraren da nake yi a yanar gizo. Misali, ina yin aiki da yanar gizo a wayata, ina yi kuma a computer ta sannan kuma ina yi a wayata ta, a iPad, eh tablet, eh, babban waya wadda tafi waya faɗi da girma. Duk ina a rarraba ayyukana na intanet a wurin. Ina amfani da intanet a waɗannan wajajen.

To, neman dai gida da kuma dillancin gida, aah sana'a ce. Dillancin sannan shi kuma neman gidan. Ah mutane suna neman gida wanda za su zauna a koda yaushe. To su wa'annan dillalai su ne ke haɗa mutane da masu gida, aah kuma su ke wannan kasuwancin na gida. To su ne za ka ba da, za ka ba da bayanan irin gidan da ka ke so a samo maka. Su ke da alhakin su je su samo maka wannan gida sannan kuma kafin ka raftaka hannu da dukkan yarjejeniyar da za ka yi. Zakaje kaga gida kaga in yayi maka shin yana da abubuwan da kake buƙata a ciki ba wai haka kawai ba mutum zai je ya rattaba hannu akan abun da bai je ya gani ba.

Ajiye abinci ya daɗe to wata hanya ce wadda ake abingan a yanzu a zamanance gaskiya. Yanda ake ajiye abinci ya daɗe wanda zai yi satuttuka ma ita ce kawai hanya ta amfani da fredge. Ka ajiye shi wurin sanyi ita ce hanya ingantacciya. Ko wane irin abinci, ko wane irin abinci wanda aka dafa ne, nama ne, kifi ne, kayan lambu ne, kayan miya ne, kayan marmari ne duka za ka iya ajiye su a cikin wannan sanyin suyi maka satuttuka kafin ka na amfani da su. Ita kuma a da kafin wannan hanyar kamar misali kayan miya ana zuwa ajiye su ranar da kasani yana da sanyi. Zaka ga za su ɗan kamar kwana biyu ko uku wasu za suyi ma sati in, in ba basu nuna sosai ba. Sannan kamar, aa kifi ana babbaka shi a ajiye da sauransu. Nama kuma ana soyashi sosai, ya ƙame sosai ya soyu to shima ana yin dabarar a aje shi ya daɗe sosai.

Ooh gaskiya karin maganganu da muke ji, ya daga wurin tsofaffin gida ko dattawa haka suna da yawa. Amma wadda nafi riƙewa kuma wadda ban mantawa da ita sosai. Ita ce, ah sannu ba ta hana zuwa amma an daɗe ba a je ba. Shi karin magana ce ko kuma misali, itama wannan tana ɗan birge ne kuma itama tana ɗaya daga cikin dande ba ta kai waccen ba. Ah wanda zayi ina laifi, wanda za ya sama ya taka leda.

Zaka ga gaskiya yaran da aka haifa a ƙasar waje kuma iyayensu Hausawa ne, a za ka ga suna ɗan samun ƙalubalen abungan ƙarancin harshen. Saboda ko da iyayen su na ƙoƙarin su koya musu harshen a gida to amma in suka fita makaranta da wurin wasan ni da ma'amala da sauran yara ba harshen zasuyi ba to don haka za ka ji harshen ba zai yi tasiri ba koda za suyi abun gan zasuyi wahala su koyi wannan harshen zai zaman musu da wahala in suka dawo inda ake yin shi saboda ba su yin shi yau da gobe ba sa amfani da shi.

To wasan da zan bada labari na yarinta da kuma dokokinsa akwai wasannin a wanda ya riga fita zaka ga waƙoƙi ne ake yi sannan yara za su zo sai ko wayeshin fiɗa ƙafafunsu guda biyu sannan za a zo shi wani babban da zai yi wasan ko kuma yaron da zai yi wasan zai bi yana taɓa gwiwar kowane yana rera wannan waƙar bari in rero 'yar gajera daga ciki aka hwara ka taɓa guiwar hwarko "Lako mai lako mai lyallo, cin magarya cin gado, tantabara da shiga ruwa, masallaci ake kaɗa gwangwam maza kwaram" to wannan kwaram ɗin daidai kan gwiwar wanda ta faɗa ti ƙafar shi ɗaya ta fita sai ya lanƙwashe ƙafar to haka za a dinga yi har sai kowa ƙafarshi ta fita to yaron da a ka bari na ƙarshe wanda ƙafarshi bata ida fita ba ko kuma ƙafafunshi basa fitta ba to shi ya fita daga wasan kwata-kwata.

Ah, kashe kuɗin da yake da wahalar ragewa wanda kuma ko incema be raguwa shi ne hidimar iyali. A babu yan da za a yi ka rage kashe kuɗin da kake ma iyalinka hidima. Kuɗin ba ma za su ragu ba sai dai ƙaruwa. Yau da gobe in baka yi hattara ba kuɗin inma koƙari kake ka rage yau kashe yanda yanayin da ake kashe, kashe, kashe kuɗin to wasu, a wasu lokuta akwai wani yanayi ko wani halin da zai shigo wanda kashe kuɗin za su ma ƙaru misali da kai kadaine daga kai sai matarka to ka ga hidimar ku ku biyu ce, toh idan kuka samu haihuwa kaga kun ƙara mutum ɗaya nan. Kaga kashe kuɗin zai ƙaru. Inkayi baki, baƙo yazo shima kashe kuɗin zai ƙaru toh kaga duk yanda kake so ka kashe ka rage yadda kake kashe kuɗi a hidimar iyali toh zakaga abune mai wahala.

A gaskiya inda zafi sosai abin shan da na fi so wanda na keji na fi buƙata in yi shi da kyau, yanda na ke son shi shine zoɓo. Ina son soko sosai. Balle in akayi shi aka sai cucumber aka sami shi, a, sinadarin ƙamshi flavor, a, a samai sukari a samai kayan ƙamshi irin su citta da kanun fari to za ka ga kai. Asa ƙanƙara yayi sanyi ko asa shi cikin freeze yayi sanyi to zakaga abun ina.

To, mutumin da za ka ga abin koyi ne a gare shi ne mutum mai halayen ƙwarai, ah, mai nagarta kuma mai ilimi, ah, kuma wanda yana da kula da addini sosai. Shi ne gaskiya za ga abun da mutane, ah, suke sha'awar suyi koyi da shi. In ma za ka ga faɗane ake ma yaro wanda aka ga kamar ya so ya ɗan ɓauddare, za a ba shi misali da wancan yaron ko kuma wani babban mutum bayan ganin yanda halayen shi suke. Halayene nagari kuma yana da nagarta kuma yana da kula da addini sosai kuma yana da mutunta juna, yana da mutunta mutane da ƴan uwa da abokan arziki. Za ka ga mu'amala shi mai kyau ce sannan kuma zamantakewar shi tsakanin shi da jama'a za kaga zamantakewa ce mai kyau. To shi ne za ka ga ana kowa yana son yayi koyi da shi sannan kuma har ana yima wasu kwatance suyi koyi da shi.

A gaskiya bana son abinci mai yaji kasa fai bana so, saboda, yajin ma ni ba ma cika son shi nake ba haka ma duk abin da zai sa yaji kamar irin su attaruhu, da irin tattasain nan mai kamar yaji shima duk ba wai cika son amfani nake da su ba saboda suna, in ko za a yi amfani da su a sa su kaɗan yanda yajin ba zai takura ma, wanda zai takura min ba wurin cin abincin.

Ah, waƙar jiran amsa sautin kira ta musamman. A gaskiya ni bani amfani da irin wannan waƙoƙin ah, duk da dai kamfanin nikan sadarwa waɗanda nake amfani da su suna yi mun tallar ah wannan manhaja amma gaskiya ni kwata-kwata bata birge ni. Sannan kuma inna kira wasu yawanci daga mutanen da muke ma'alamala da su ina ji suna, suna, suna sawa wannan waƙoƙi kala kala da kuma wasu saututtuka.

Eh ina cin salati, ina son salat sosai. Ah ina son shi a haɗa shi sosai. Ah yanka kabeji, a yanka ƙwai, a yanka karas sannan a kawo a haɗa salatin da shi, sannan a kawo ah mayonnaise a saka, yake yana ƙara mashi ah daɗi da garɗi. Sannan a ɗan barbaɗa gishiri a sama. To zaka ga abun sai dai wanda ya ci. Ina son shi sosai, kuma ina ci.

Ba inda ba na sayan abinci, a amma na fi saya a kasuwa. In ko ban siya a kasuwa ba akwai wani shago nan, babban shago ne wanda suke bada sari a nan cikin unguwar mu. Ina zuwa can ina saya saboda suna bada farashin kayayyakin kamar na kasuwa. Za ka ga bai da bambanci da farashin kasuwa.

To, ƙwallon da ake bugawa a unguwa za ka ga kusan taka su kashi biyu zan ce maka. Akwai wadda ƙananan yara ke bugawa za ka ga a saman layi, layin unguwa inda motoci ke wucewa, za su ƙaramin ƙwallonsu su riƙa wasa a nan da ita. Akwai kuma wadda matasa ke yi su kuma suna zuwa su sami filin ƙwallo. To yawanci inda ake samu manyan filayen ƙwallon za ka ga makarantu ne na firamare ne ko na sakandare na gwamnati. Zaka ga kowace makaranta tana da wannan filin wasa ko kuma wasu makarantu ah na masu zaman kansu suma suna da irin wannan filayen. Amma dai gaskiya filayen da aka fi wasa da aka yi amfani da su su ne na gwamnati ko a makarantar firamare ko kuma a makarantar gaba da firamare.

Ah gaskiya ni ina da yawa karambani na gyara ƙananan abubuwa a gida kamar, ah, socket na wuta in ya ƙone, in na siyo sabo ina iya kwancewa in ɗaura da kaina kamar extension waya. Ah, wannan wayar da ake sawa 'yar ƙari da Hausa kenan. Extension wire nace da turanci kenan. To ita ma in ta lalace nakan gyarawa da kaina. Da sauran irin ƴan ƙananan abubuwa da suka shafi da lantarki da kuma sauran wasu abubuwa ƙanana de a gida, nakan ƙoƙari in gyara da kaina. Sai in abu ya fi ƙarfi na sai in ɗauka in kai wurin mai gyara. Amma wanda abunda nake gani ko kuma wasu abubuwan ma ina bin shafuffuka, ah, yanar gizo in ɗiba, in gani, in bincika ta Google in ga meye matsalar da matsalar da hawwa nabi in samu maslaha da nake nema a wurin sannan kuma in gyara kaga ya.

Gaskiya launin da banso nafi son launin sararin samaniya. Eh, a turance wanda ake ce ma sky blue. Ina son launin sosai ko kaya ne ina son kaya mai wannan launin sararin samaniya. Saboda ga launi ne mai haske kuma haske mai irin sanyi haka zan ce maka. Launin dai yana burge ni sannan ba ma kamar a ce a tufafi. Ina son in ga tufafi. Ina da tufafi sosai, ah masu kalan wannan launin sosai.

Kai, a'a ba muyin taron mako. A'a ba kasafai ake yin taron mako ba gaskiya, da wuya ma. Gararama dama dai taron wata watanni ko kuma bayan wata biyu ko uku. Wannan shine aka fi yi amma gaskiya taron mako mako, a'a ba wai kasafai aka muka cika yawan yin shi ba.

A'a gaskiya ban cika son cin abincin titi ba. Ba ma na cin abincin titi. Duk ka ga na ci abincin titi, to ka tabbata babu wani abinci sai a wannan abincin a wurin da nake. Kuma ina jin yunwar da tasa dole in ban ci abincin ba zan takura. Amma baya ga haka ba ka da abin da zai sa in ci abinci a titi, in ci abincin titi.

Toh, shi shirya abinci a baƙi ya danganci shin meye halinka, meye gare ka, meye ƙarfin ka, sannan wane irin baƙi ne. Baƙin kala kala ne, akwai manyan baƙi, akwai kuma matsakaita sannan kuma akwai ƙananun baƙi to zaka ga kowanne akwai yanda ake tarbar su, ake shirya musu abinci. Ya dangata da su waye baƙin, ah, zaka ga dai nan wajajen mafi yawanci, duk kusan baƙo, abin da ake fara shirya masu zaka ga an shirya masu abinci mai kyau, sannan kuma a tanadar masu abin sha mai kyau. Sannan a bi da yanayin da ake, zaka ga an kawo mashi abun ci, ababen sha, wa'anda aka haɗa na gida da kuma irin su lemu, mai gas da sauransu. Zaka ga an tarbe shi dai da abubuwa sosai. Zaka ga in ba a, in gidajen da ba a abinci da nama ne zaka ga an samo nama an saka da sauran su.

Ina ci da cokali. Ban cika cin abinci da hannu ba, bama na ci yanzu kwata-kwata. Kawai ina amfani da cokali ne in ci abinci. Eh, yanzu gaskiya na riga na saba. Da dai ina sa hannu, amma yanzu kam na riga na saba cin abinci da cokali.

A gaskiya ni ina ba da kyauta amma dai ba ni cewa ga abin da nake badawa. Kuma kyautar ta danganta shin wane ne za ka ba, shin wane ne za ka ba kyautar kuma meye za ka bashi. Wane abu ne yake cin kyautar hakanan za ka bashi ita ko ko wani abu ne yake da buƙata ko ranar murna haihuwa ce ka zo ma shi ko wani abun murna da ya same shi. To ana ɗiba ana la'akari da yanayin hidimar da ke gaba sai a san me za a yi wacce irin kyauta ce ta da ce.

To gaskiya anan yankin shan ruwa yana da mahimmanci saboda in lokacin shan ruwa ya zo, ji zakai duk duniya ba abinda ya kai shi daɗi. Saboda yankin mu kusan shekaru biyar da suka wuce kusan asibiti ƙanan shi a cikin rana kuma muna yanki da wanda akwai zafin rana sosai. To kuma dole kaga, dole za a ci gaba da zirga zirga tayau da kullum. To dole duk yanda ka so bayan da za a yi ka kauce ma shiga rana, sai dai kawai ka san yanda za ka yi ka taƙaici shuki'n ranar. To shi yasa lokacin shan ruwa yake da mahimmanci, lokaci ne da yanda za ka ji, ah duk duniya ba lokacin da ka fi so, in ba wannan lokacin ba saboda ƙishirwar da kake ɗauke da ita da yunwar da kake ɗauke da ita. To mude anan wajejen ƙishirwar ta fi yunwa yawa.

To, shi wannan cinikin ana yin shi kafin a fara aikin ne. Sannan kuma a cikin yarjejeniyar za a sa shi kwana nawa ne aikin zai yi, kwana nawa ne za a gama ɗankin misali ko kuma kwana nawa ne za a gama yin ƙirar. To ana yin wannan cinikin. Ina son kayi mun misali in telani ina son ka yi mun ɗinki kaza, me kalar kaza sai ya ce ah farashin mu kaza. Toh in nan sauƙi zaka nema sai ka nema sauƙi dai ku dai samu dai-dai to tsakanin ka dashi sannan sai ku aje yarjejeniya. Haka ma in maƙeri ne ko kafinta, shi ma za ka je da buƙatar da ka ke so. A'a, kai kayan gado ne muke so a yi, gado ne muke so a ƙera mana da kujere na kayan ɗaki na ɗaurin aure. Nawa za a yi mun? Za ku yi ciniki kuma sannan za'a sa ranar gamawa.

To gaskiya dangi waɗanda suke nesa zaka ga an daɗe ba a gajuna ba amma zaka ga tattaunawa da kuma gaisawa ana yin shi ta hanyar sadarwa ta waya. Wannan abu neh mai sauƙi koh kuma ta hanyar a yanar gizo ta hanyar a saƙon audio ko kuma a kiran waya na audio ko na bidiyo duk ana yi. Amma haɗuwa ta musamman zaka ga da dan uwa wanda ke nesa sai wani al'amari babba ya faru kamar a rashi, rasuwa haka ko kuma ɗaurin aure ko wurin bikin sa shagulgulan sallah duk ana haɗuwa a irin waɗannan wurare sai a gaisa a yi zumunci.

A'a, kiran bidiyo hanya ce, wadda take ba da dama ka ga mutum ba gaba da gaba ba. Amma dai za ka iya ganin mutum ta kwamfuta ko kuma ta wayarka. Shi gaskiya yana ba da kamar an yi amfani da shi wajen ayyuka kamar ma'aikatu, waɗanda da kuma waɗanda suke aiki a gida. Muna amfani da wannan kira na bidiyo saboda in kana ganin mutum yana ganinka, za ka san shin waye kake aiki da shi, miye kake magana. Wannan ganin da kuke majuna zai ƙara danƙon aikin da kuke yi da kuma fahimtar juna sosai. Yana da kyau ka kalli mutun ka, shi ma ya kalleka a in za ka yi masa aiki. Saboda ina irin aiki na freelance haka kuma ina yin bidiyo, ina yin shi wannan, ah, kira na bidiyo da, ah, kostomomi na waɗannan ke yi ma aiki. Akwai wani mutimi wanda muke irin wannan da shi yana, ah, Ingila a London yake zaune.

Ah, hanya, hanya ta ta farko da na samu samun kuɗi na yi aiki na wucin gadi ne na zaɓe wanda na yi shi a dubu biyu da goma. Ah, munyi aikin rejista ne na katunan zaɓe. Aikin ya ɗauki kusan wata biyu ana yin shi. Toh gaskiya da mukagama su ne kusan aikin da na fara samun manyan kuɗi sosai.

Tafiyar da na taɓa yi doguwa a mota shine tafiyar daga jahar Katsina zuwa Legas a mota. Tafiya ce mai kusan kimanin kilomita ɗari tara da wani abun, ah kuma na yi tafiyar ne cikin awanni goma sha biyar zuwa sha shidda. Tafiyar akwai wahala sosai.

Eh da nafara koyon a yaren yarabanci da kuma yaren Faransa amma daga baya abun ya ɗan tsaya. Amma dai inason in kuma inci gaba da koyo saboda ina son koyan wani yare banda Hausa da Turanci. Ah, kuma yaren Faransa yana burge ni sosai kuma muna sako saboda makwaftanmu nan duk ƙasa, ah, makwaftin ƙasashen da ke kewaye da mu, duk kusan ƙasashe ne waɗanda suke, ah, magana da yaren Faransa.

Ina taimakama tsofaffi a cikin unguwa, ta hanyar, yi musu jagora da nuna musu wasu abubuwa suke yi ko kuma taya su ɗaukan wasu abubuwa da suke yi a sauƙaƙe. Ah, mafi yawanci ina akwai dattawa sosai a unguwar mu inda muke kusan ɗaya za ka gama makaho ne yana buƙatar taimako sosai da kuma kulawa.

Ah abunda na daɗe ina jira sosai kafin na siya shine mota aaa na daɗe ina jiran lokaci kafin in samu kuɗin da ya dace in sayo irin kalan wadda nake so. Inda gaskiya ba wai ko wacce iri nake buƙatar in saya ba akwai. Ina son in sayi mai kyau kuma babba ta zamani. Toh shiyasa abun ya dan jima sai da nayi tari sosai ah nayi ɗauki kamar wata ashirin da huɗu, shekara biyu kenan ina wannan tari kafin Allah ya nunamin lokacin da zan saya. Amma gaskiya shine abun da nake gani wanda na daɗe ina jira in saya.

To gaskiya wasan kwaikwayo na rediyo, a ana yin shi a gidajen rediyo na gwamnati da kuma na gidajen rediyo masu zaman kansu. A gaskiya ni ban cika sauraron shirin gidan rediyo ba amma dai ina ji a gida ko in na zo gida mahaifinmu, a babanmu kenan a yana sauraron gidan rediyon FM. Sannan kuma za ka ji akwai wani shirin a haske farin wata. A shiri ne na gidan rediyon FM wanda suke yi. Wasan kwaikwayo ne na gidan rediyon FM da suke yi. Kuma yana saurarin shi sosai kuma wani biyu ni kaɗan saurara saboda yana kunna rediyon da ƙara sosai da ɗan ƙarfi haka.

A gaskiya shawarar da zan faɗi a nan wuri nan wanda ban ɗeba kuma ta zama daidai shine lokacin da na so in aje aikina. A, na yi aiki, a, na yi aikin banki ne a Funtua, a kusan na shekara uku. A lokacin sai na ji na aikin ya ishe ni kuma ina buƙatar canji saboda aiki ne mai wahala. To gaskiya nan gida da mama ta sun ba ni shawara sosai, ya kama ta fa kar in ajiye aikina har sai na samu wani. A, na nuna musu cewa akwai ayyukan da nake saran zan samu, a, ko da na ajiye wannan ba matsala. Am bani shawarar wari basu kaɗai ba abokai na ma sun bani shawar wari hakama akwai wata budurwa ta lokacin wadda muke tare da ita itama tabani shawarar wari haka amma dai gaskiya duk ban ɗauka ba. To kuma sai da na ajiye aikin bayan da na dawo, aikin kuma da nake saran samun kuma ban same shi ba a lokacin. To ka ga sai naga shawarar da su ka ba ni waccen ta yi amfani sosai saboda na, da na ajiye wancan aikin na ƙara kamar shekaru biyu haka kafin in samu wani. Duk da shi ina wasu ayyuka, na, inna nawa na kaina haka. To kuma wasu hanyoyin da nake samun wasu kuɗaɗen shiga.

A gaskiya shagalin babbar sallah ko kuma yanda ake shagalin babbar sallah a unguwarmu, a'a za ka ga shagalin babbar sallah bai kai shagalin ƙaramar sallah armashi ba. Saboda shagalin ƙaramar sallah shi ka ga babu hidimar nama sannan kuma zaka ga mutanen da suka daɗe basu zo ba a wasu wuraren toh da ƙaramar sallah suke zuwa in an shekara kenan a shekari to a babbar sallah za ka ga mutane ba ƙasafai kowa ya cika dawowa ba ya zo gida hutu sannan kuma mafi yawancin mutane sallaci wadda ake yanka raguna da nama da dabbobi dai sosai to kusan kowa zaka ga hidimar shi tana wajen kula da wannan aikin nama. Haka ma za ka ga a gida mata da ƙanan yara kowa hankalinshi yana nan yadda za'ayi a bi a sarrafa a gyara wannan naman sallah toh shiyasa bikin babban sallah amma duk da haka za ka ga yara suna wasanni suna kuma yawon barka da sallah da sauran sada zumunta a wasu wurare sannan kuma in ka shiga a cikin gari zakaga akwai shagulgulan sallah da sauransu.

Eh sosai, gidanmu muna amfani da itace. Sosai muna amfani da itace. Inda gaskiya tun da na tashi ma sai inga, eh muna amfani da gas amma dai munfi amfani da icen to yanzu kuwa aƙalla haka a gidanmu muna amfani da duka itace da kuma iskar gas wurin makamashi.

Gaskiya akwai sana'ar da nake son yi kuma tana burge ni matuƙa sosai. Ina son sana'ar kiwon kaji kuma ina da, ina da abin gan tanajin yan haka. Yanzu haka akwai shiye shiryen da nake yi, na fara wannan sana'a kuma ina so in samu taimakon wani abokina kafin inyi harka.

Ah gaskiya daga manyan motoci zuwa ƙananan motoci, tafiye-tafiyen birni sun canza sosai. Zaka ga babu, da rana babu yawan manyan motoci sosai amma zaka ga akwai yawan ƙananan motoci. Kuma ƙananan motocin zaka ga akwai, akwai na da da na zamani sannan ma zaka ga akwai masu amfani da, da wutar lantarki da sauransu. Don haka yanayin ya canza yanayin tafiya da kuma daga birni zuwa wasu wuraren.

Ah in zan fita gida gaskiya bana mantawa da abubuwa guda biyu na farko dai bana mantawa da wayata, sannan na biyu kuma gaskiya bani mantawa da makullan gida. Ko da yaushe ina tare da wayata kuma da makullan gida. Eee, saboda ko da yaushe gaskiya ina tare da su. Su ne abubuwa guda biyu wanda inda har zan fita, to gaskiya ba ni mantawa da su.

A gaskiya ina koyan sabuwar manhaja ne ta hanyar, ah, idan na ɗauko sabuwar manhaja, ah, ina koyonta ne ta hanyar saƙon yadda ake amfani da ita. Zakaga mafi yawanci, ah, zakaga kamfanin da ko mutanen da suka ƙirƙir man haja suna faɗin yadda za a yi amfani da ita. In kuma babu haka, wani bi ina bincike ta yanar gizo ta Google, sai in ga yadda ake amfani da ita. Kusan haka gaskiya, haka nake farawa.